Ina yawan miƙe jiki da safe wajen ƙarfe takwas da rabi zuwa ƙarfe sha ɗaya. Wani lokacin nakan fita ƙarfe shida na safe motsa jiki zuwa awa biyu na dawo.